Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin da nike yi a gida kullum shine akwai dafa abinci, akwai shara, akwai wanki, akwai wanke wanke. To akwai ayyuka da yawa da akeyi a cikin gida. To wannan sune kaɗan daga cikin ayyukan da muke yi a gida. Muna yin wanke wanke, wanki, wanka, shara, dafa abinci to shine wannan.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Ƙwarai da gaske ina son buɗe taga a ɗaki musamman lokacin zafi. Idan ana zafi sosai to ana buɗe tagogin ɗaki domin a sami shigo wa iska ta yanda ba za a ji zafi sosai ba kuma ba za a yi takura ba. To shi ya sa muke buɗe tagogi a ɗaki. Sannan idan lokacin sanyi ne kuma muna rufe ɗakuna ne amma na rufe tagogi ne saboda kada sanyi da iska su shigo. To muna dai buɗe taga a ɗaki.